To ai, abin da mutum zai duba shine adadin yawan ɗakunan ku adadin maduban da suke ciki. Za ka samu yanzu a mafiya gidajen da ake ginawa, gidaje ne na birni, gidaje ne na gayu, gidaje ne wanda za ka samu a banɗaki akwai wata kan madubi. A cikin ɗaki akwai madubi. A falon ɗakin akwai madubi. Kai wani a cikin jakar sama akan samu madubi. Saboda haka madubi ya danganta da yanayin yawan gida kuma suwaye a ciki. Yanzu misali sai ka kaddara ina da gida, gidana ina da yara maza da mata kamar mutum goma a cikin wannan gida. To ai ba za ka iya ƙa'idance ga adadin madubin da yake cikin wannan gida ba. Saboda madubi dai abu ne wanda mutane suke kallon fuskokinsu a ciki domin su tabbatar da kyansu ko kuma su tabbatar da fuskarsu ta fita fes fes babu wani abu wanda zai fito musu da muni wanda ya shafi fuskarsu. To duk wanda zai yi amfani da wannan in dai ɗan ƙarami ne, to ka ga yana cikin kayansa ba ma zai so wani ya gan shi ba. Sai kuma misali yanzu kamar gida, ka yi gida wanda yake da ɗakuna kamar takwas ko tara a ciki misali. Ɗakuna takwas ko tara a cikin gida wanda kuma kowa yana ciki. Akwai banɗakuna kamar guda huɗu ko biyar, shida zuwa bakwai a cikin wannan gida. Za ka samu dukkan banɗaki guda ɗaya akwai madubi a cikin wannan ɗaki. Banɗaki in dai banɗakin na zamani ne za ka samu madubi mai kyau a cikin banɗakin. To wannan madubi da za ka samu a cikin banɗaki, a banɗakin da yake guda ɗaya to haka kusan kowane banɗaki shi ma za ka samu akwai madubi a cikinsa. To banɗakuna bakwai madubi nawa kenan? Ka ga madubi bakwai. To idan ka zo a cikin ɗakuna goma ga kowane ɗaki za ka samu shi ma yana da madubi wanda idan mutum ya fito daga wanka zai je gaban madubin ya duba fuskarsa. Domin yin kwalliya da shafa mai da sa in ka saka kaya ka duba a kayan nan misali in namiji ne, na saka kaya sai in shiga gaban madubi in duba yaya kyan kayan yake a jikina. Hular da na sa tayi daidai da rigar? Takalmin da na sa yayi daidai da hular? To saboda haka za ka ga cewa kusan kowane ɗaki in dai da 'yan gayu a cikin ɗakin a ɗakuna goman nan za ka samu madubi ko da guda ɗaya ne. To ka ga banɗaki shida, ɗaki goma za a iya samun madubi guda goma sha shida kenan. To ba wannan ba ai dukkan wata mace za ka same ta in dai tana yawo, in dai tana yawo abin da za ka gani a cikin jakatta baya wuce hoda, janbaki, gazal da kuma ainihin madubi. To za ka iya ƙa'idance madubin da yake cikin jakunkunan matan gidan ko kuma jakunkunan mazan gidan. Saboda wasu mazajen suma za ka ga duk inda za su, sukan yawo da madubi amma fa ban da ni, ni ba na yawo da shi. To kaga a wannan gaba ba ka isa ka ƙa'idance ga adadin madubin da yake cikin gidanka ba. Domin idan ka faɗa haka in dai gida ne wanda kuke da yawa, ka ce wai ga adadin maduban da suke cikin gidan to gaskiya. Ka yi ƙarya, ƙarya babba, gundumemiyar ƙarya domin babu wanda ya isa a cikin gidansa. Wata kan a cikin gida da yara da yawa kuma ka ce wai ga adadin maduban da suke cikin gidan nan. Gaskiya zai iya zama ƙarya, zai iya zama ka yi shashi faɗi, zai iya zama wata kan ka yi kuskure kuma a matsayinka na babba bai kamata a kama ka da laifin ƙarya ba domin ƙarya mugun zunubi ne, mugun alkaba'i ne, zunubi ne wanda ba shi da kyau, ba shi da kyan ji, ba shi da makoma mai kyau. Saboda haka duk maigida babu wani maigidan da zai iya ce ma ga adadin madub.

Sanya safa ba zai yiwu ba indai kullin ne. Domin ai za ka ga cewa ba ko da yaushe ne buƙatar sanya ta ɗin yake ba. Yanzu kamar lokacin a wa takan sanyi, lokaci ne wanda za ka ga cewa kowa yakan yi ƙoƙari ya lulluɓe jikinsa. Misali, za ka ga mutum ya sa hular sanyi, ya sa rigar sanyi, ya sa dogon wando sannan kuma ya kawo safa ya lafta a ƙafarsa. Domin da kai da hannu da ƙafa su ne gurin da ɗan adam yake jin sanyi sosai. Su ne mashigar sanyi a jikin ɗan adam. Shi ne inda mutum yake jin idan sanyi ya busa, zai ji sanyi sosai a jikinsa. To ka ga zai zaman to cewa wa takan kwata kwata ba ma san sanyi ya busa mu sosai a jikinmu. Ka ga za mu iya amfani da ita wannan, wa takan safa a dai dai lokacin sanyi mu yi amfani da ita. Amma idan lokacin zafi yazo, kowa ƙoƙari yake yi a ce a jikinsa akwai wa takan, kayan da zai saka ma su zama shara shara ne. Dukkan abu mai nauyi zai yakice shi daga jikinsa. Kuma masali kamar ita safa ma, ai akwai yanayin takalmin da idan ka saka baka buƙatar ka saka safa a ƙafarka. Kamar ni ne sai na ɗauko slippers takalmi mai igiyoyi sai na saka a ƙafata. Ka ga ta ina zan fara tafiya da takalmi mai yatsu, wa takan, takalmi mai yatsu kuma ga safa a ƙafata. Abu ne wanda ka ga an ɗebo dala babu gammo. Abu ne wanda kwata kwata ko da zai yiwu sai dai idan safar mai yatsu ce. Domin ita ma ai safar kala-kala ce. Amma dai gaskiya abun da muka sani mu gaskiya, idan zaka saka wa takan takalmi sau ciki shi ne zaka saka lokacin da zaka saka safa ke nan sai ka ɗauko takalmi sau ciki ka saka a ƙafarka. Idan takalmi sau waje ne, sau waje ma mara yatsu. To akwai sau waje wanda za ka ga kawai zira ƙafa ake yi. To shi ma akan iya saka safar. Akwai kuma wanda yake mai yatsu. To ka ga wannan ba yadda za ka yi, ka yi amfani da safa a dare wannan lokacin. Ka ga idan ka yi haka, ka wahalad da kanka kuma ka wahalar da shari'a kai. Wani lokaci ma idan kayi irin wannan shiga ma ta kwaɗo zaka ga cewa mutane idan sun zo har nunaka zasu diga yi suna cewa "Ku kalli wane, anyawa wane ba hauka cewa ya taho yi ba" Kalli wata irin ya shiga da ya ɗauko ƙwarya ya ajiye ta a inda ba gurbunta ba." Misali wannan karin magana ce. Abun da ake nufi duk abin da ka ɗauko shi ka ajiye shi a inda ba mahallinsa ba. To ka ga lallai ka ɗauko ƙwarya ka ajiye ta a inda ba gurbunta ba lallai ƙwari da gaske. To wannan abubuwa suna da wahalar sha'ani, suna da wuyar fahimta. Ya zama dole dukkan mutun ya gane cewa abin da yake da muhimmanci shi ake yi. Musali kamar ita saka safa, za ka ga cewa ai tana da muhimmanci a wasu lokutan. Amma idan ka duba akwai gurin da idan ka saka ta kallonka ma za a riga yi. Yanzu ka ɗauko takalmin shiga wanka sai ka saka safa. To ai ka ga akwai wa takan abu na rashin hankali. Za a iya cewa wane tunaninsa ya juya, wane dai kan sai dai a taya shi da addu'a. Saboda ka ɗauko ƙwarya ka ajiye ta a inda ba gurbunta ba. Kuma yin hakan babban kuskure ne. Abu ne wanda zai nuna cewa ƙwaƙwalwarka ta samu matsala. Wa takan ƙwaƙwalwarka ta taɓo, ba ta yin aiki daidai. Domin da tana yin aiki daidai, ba za ka so ka yi irin wannan shiga ta kwaɗo, ta kwaɗo wanda wa takan za ka yi abun da ba, ba ka sa abu, abun a inda ba mahallinsa ba. Saboda haka ba abu ne wanda yake da kyau ba. Amma saka safa kullum ba zai yiwu ba.

Abu na farko shine yadda za ka kare kanka. Yadda za ka kare kanka daga sauro ya zama dole, wa takan a cikin muhallin da kake ya zamanto cewa ka tsaftace shi. Domin wani lokaci, mafiya ma yawan lokuta rashin tsafta ita take kawo sauro. Rashin tsafta ita take kawo sauro, domin inda tsafta a guri sauron ma ba zai zauna ba. Ya zama dole dukkan wani magidanci a ce yana da maganin feshi na sauro a gidansa. Kuma ya zamanto cewa dukkan kwatocin da suke kewaye da shi, ya zamanto cewa yana da abun da zai diga share su lokaci bayan lokaci. Ba wa sai an ɗauki tsahon lokaci ba. Domin shi sauron, ai wa takan a yau za a haifi sauro, a yau za a ƙinƙishe shi wa takan kuma a yau shi ma zai, zai, zai, zai, zai yi abun nan. Gaba ɗaya rayuwarsa ai ba ta wuce kwana uku. Saboda haka abu ne mai saurin yaɗa zuri'a a guri idan ya zo. Saboda haka mutane sukan yi wasa da ainihin wato shi sauro. Kaga kamar idan ka je kwanciya, idan ka tabbatar da gurin da kake akwai sauro a ciki, to abu na farko da za ka yi wajen da ƙile wa takan shi kansa sauron, ka saka sange. Gidan sauro, sange shine abu na farko da wa mutum ya kamata ya yi. Tun da Allah ya kawo mu lokaci wanda yake na zamani, za ka samu akwai kayyayyaki na zamani wanda za ka kare kanka daga shi ainihin wato sauron. Yanzu kamar da akwai wanni abu da ake saƙawa da kaba. Ta wannan abun mutanen da suke kare kansu daga sauro. Idan aka saƙa shi kamar sange sai a kifashi a wurin da mutane za su kwanta. To fa a wannan lokaci ruf za ka je ka gaɗa mi ga kuma wa takan za ka ga cewa babu sauron kwata-kwata a jiki, a cikinsa. Saboda haka mutane suna wasa da shi sauro, amma sauro babbar illa ce ga rayuwar ɗan adam, babbar barazana ce. Domin duk inda sauro ya cije ka zai iya yaɗa maka zazzabin cizon sauro. A wasu mutanen sukan iya cewa zazzabin cizon sauro yakan iya rikidewa ya koma ciwon hanta. Domin shi zazzabin cizon sauro yana tafiya ne ƙwayar cutarsa mai ɗaci ce. Wa takan ɗaci gari da ƙwayar cutarsa. Za ka ga idan kana zazzabin cizon sauro in ka yi amai za ka ji ƙarshen aman ma har ɗaci-ɗaci za ka dinga ji a cikin wannan amai da kake. To saboda haka wannan abu, abu ne wanda ya kamata mutane su lura da shi sosai. Kuma wa takan Allah ya jarabe mu da shugabanni ne. Amma yanzu idan ka ɗauki ƙasa irin Najeriya, ƙasa ce wacce Allah ya shimfiɗa mata albarkatu daban-daban. Misali, na farko muna da man fetur, na biyu muna da kwafa, na uku muna da gwal, na huɗu muna da diamond, na biyar muna da lu'u-lu'u, muna da azurfa, muna da ma'adanan da ba ka tunani a Najeriya. Wa takan ya kamata shuwagabanninmu su dinga wa takan amfani da wannan dama da arzikin da Allah ya yi wa ƙasan nan domin magance wa ƴan ƙasar matsalolin da suke ciki. Babban matsalar da take damun mutane ma, hadda cututtuka a cikin ƙasan nan, babu ingantattun asibitin kuma babu ingantattun hanyoyin da za su kare ƴan ƙasar daga kamuwa da wasu cututtukan. Misali, duk inda ka samu ƙazanta a guri za ka samu cewa wa takan akwai sauro. Duk inda ka samu sauro a guri shiko sauro ai zai shiga ya cuci mutane. To kamata yayi a ce duk ƙarshen wata, duk ƙarshen wata gwamnati a dinga bi da motoci, dukkan wata bola da take babba a kwashe ta. Idan aka kwashe ta a kai ta can wani guri wanda yake daji ne. In an kai ta nan ma tana ɗan shan iska a danna mata wuta a ƙone.

Tabbas ina son buɗewa saboda shan iska musamman lokacin zafi. Ai dama ita amfaninta shan iska ne. To za ka samu cewa wasu lokuta dukkan gida za ka ga in dai za a yi gida, a yi ɗakuna a ciki to akan yi wa takan ita taga a cikin gida. Taga tana da matuƙar muhimmanci, tana da matuƙar alfanu a cikin gida kuma kamata yayi a ce dukkan wani gida su zama suna da manyan tagogi a cikin gidajensu. Domin taga a bace wacce take wa takan kare lafiyar ɗan adam. Domin zafi a cikin ɗakuna yakan haifar da cututtuka kala kala. Misali kamar sankarau da kuma wa takan ɗauke wan numfashi da abubuwan da suke kama da haka. Wannan abubuwa na farko sukan jawo wa mutane wa takan nakasa ta kurumta. Ka ga mutum ya zama kurma ko kuma mutum ya zama baya gani ko kuma dai abu wanda yai kama da haka. Wa takan zafi ma yakan kawo jinin mutum ya hau kuma hawan jini yakan kawo shanyewar wani ɓangare na jikin mutum. Saboda haka dukkan wani lafiyayyen mutum, ɗan adam bai kamata ya bari wa takan ainihin zafi ya kassara shi ba. Kamata yayi dukkan wanda zai yi gida yayi isassun ɗakuna manya manya domin ya sha iska, ya sakata, ya wala. Yin hakan zai kawo wa takan lafiyar jiki. Rashin yin hakan kuwa babban matsala ce, babban matsala sosai da sosai. Domin zai haifar maka da cututtuka kala kala, cututtuka iri iri wanda ma wata cutar kai ba ka san kalarta ba da kuma ƙazanta da ƙwari wanda suke kala kala ne. Za ka ga wani ƙwarin ma ba ka san kalarsa ba. Domin duk guri da ba a buɗe taga wurin domin ya sha iska, za ka samu abubuwan da suke ciki sukan samu matsala sosai da sosai. Yanzu misali, kai ne lokacin zafi sai ka shiga ka kulle kanka. Kai ba wa takan fanka gare ka ba, kai ba AC gare ka ba, ba wani abu wanda zai fifita ka ba. To ka ga baccin da za ka yi ma ba ka isa ka yi shi cikin kwanciyar hankali ba saboda wa takan zai diga. Zafin zai dame ka ne, zai diga takura maka. Za ka ji kwata kwata baccin ka na yin sane amma ba a cikin kwanciyar hankali ba, ba a cikin natsuwa ba domin ba ka hayya cinka. Shi zafi ai bala'i ne, masifa ne. Babu wanda yake sonsa saboda haka yin taga a cikin gida abu ne mai matuƙar amfani kuma buɗe ta a daidai lokacin da ake zafi shi ma abu ne wanda zai ƙara maka lafiya kuma za ka ji daɗinsa sosai da sosai. Kuma akwai lokutan da za ka ga kamar a ce misali lokacin sanyi, rufe ita tagar abu ne wanda yake da kyau, abu ne mai matuƙar muhimmanci, abu ne wanda kowa yake so ya yi. Lokacin da ake sanyi ka jawo tagarka kiruf ka rufe ta. Idan ka rufe tagarka a daidai lokacin da ake yin sanyi, za ka samu cewa ka yi baccinka cikin kwanciyar hankali. Babu sanyi, babu hayaniya, ba ka jin abin nan ɗin mutane. Yanzu misali kamar ni da nake aikina recording sai na shiga ɗaki a daidai lokacin da ba zafi ba zai takura mani ba sai na rufe tagata. Idan na rufe tagata ka ga abun da ake yi a waje fa ba zai, ba zai zo ya dame ni har ya ɓata mani ainihin recording ɗin da nake yi ba. To wannan shi ne babban nasara ta yin taga a cikin gida. Amma rufe taga ai abu ne wanda yake da zafi, kuskure ne da kuma sanyi. Abu ne mai amfani. Ka gane? Abu ne mai amfani rufe ta da sanyi.

To kallon inuwa, eh ina kallo amma kuma a yaya? Yanzu kai tsaye sai ka samu mutum sai ka ce masa, "wane kana kallon inuwarka?" To ai akwai abubuwan da zai ɗauka a cikin ainihin maganganunka misali na farko zai ce maka, "yaya kake nufi? Ban gane ba." Za ka ga mutum idan ƙwaƙwalwarsa ta taɓu zai diga wasu abubuwa wanda ba su dace ba. Yanzu haka nan sai ka zo ka ƙura wa inuwarka ido. Ka samu wasu muntuna da yawa kana kallonta. Mutane duk wanda ya zo ya wuce ya ganka ya dawo ya ƙara kallonka kawai inuwarka ka zuba wa ido. To akwai fa abin da zai sa maka, zai sa maka alamar tambaya ne a wannan yanayi. Zai ce to wane tin ɗazun yake kallon ainihin wato inuwarsa? Anya lafiyassa kalau kuwa. Dole za a daga zarginka da cewa ko dai wane ya samu taɓin hankali, ko dai wane ya samu taɓin ƙwaƙwalwa ne. To ka ga a wannan bugiri kallon inuwa zai haifar maka da wani abu daban. Domin duk wanda aka tambara shi aka ce yana da taɓin ƙwaƙwalwa to ka ga ai ya samu wani abu wanda yake na nakasu a rayuwa. Saboda babu wanda zai zo ya yi ma'amala da kai ɗari bisa ɗari tin da yanzu misali ka kalli inuwar ka ka ƙoye ka ƙora mata ido na adadin kamar awa biyu ko uku duk wanda zai zo ya wuce yana kallonka. To ai ka ga wannan abu ba fa lafiya ba. Babu wanda zai ɗauke shi a lafiya amma kamar a lokutan da da babu wata kan agogo na duba lokaci babu waya wacce za ka duba lokaci za ka ga cewa mutane sukan iya amfani da inuwarsu domin gane lokacin sallah. Misali kana daji, dan ba har yanzu akwai mutanen da suke amfani da inuwa domin duba lokuta na waya. Za ka ga cewa mutum ka duba lokaci, ka duba lokaci da inuwarka kana kallonta ka san inuwarka in tayi kaza ka san lokaci ka gane. In ta murgura can ka san lokaci ka zane. To ta haka in dai akwai rana akan iya gane lokacin sallah. Amma sallolin wacce ka ga sallar magariba ai babu rana a daidai wannan lokaci. Haka sallar asuba ita ma babu rana a daidai wannan lokaci. Salloli guda nawa ne wanda ake iya gane su ta hanyar lokacin? Salloli guda biyu ne daga azahar sai la'asar. To waɗannan salloli akan iya gane su ta hanyar inuwa. Za ka dubi inuwarka. Wa'yan da sukan iya lissafin inuwar sukan iya yi, waɗanda kuma ba su iya ba ba su iya ba. Amma dai akan yi amfani da inuwa domin gane lokacin sallah yayi ko kuma ya kusa ko kuma da saura. To a mabanbantan lokuta za ka ga inuwarka ta kere ka ko kuma ta yi daidai da kai ko kuma ta gajarce da dai abubuwa mabanbanta irin haka. Ta wannan hanyoyi akan gane cewa lokacin sallah yayi ko kuma lokacin sallah ya kusa. Inuwata ta kawo daidai kaza ko kuma wasu ba ma lokacin sallah ba sukan saita ta da lokacin aiki, lokacin farawar aiki da kuma lokacin tashi dai a taƙaice. Abin da nake son in fahimtar da jama'a cewa ana duba inuwa ta hanyar wata kan amfani da ita ta hanyar duban lokaci. Amma ka zura inuwa ido ka zura mata kai ta kallonta ai duk wanda aka ga yana wannan dole za a tambara shi za a iya cewa ya samu matsala a ƙwaƙwalwarsa. Amma in zaka bi a hankali wajen gano wani abu na ita inuwar to wannan abu ne mai kyau sosai da sosai.

To, gaskiya a tufafin da na fi ƙauna shine farin kaya. Farin tufafi, tufafi ne wanda nake sonsa sosai da sosai kuma ko ina zan shiga da shi bana da fargaba. Bana jin ɗar-ɗar saboda yana burge ni ɗari bisa ɗari. Za ka samu cewa farin kaya ba wai kawai farin kaya ba, farin kaya wanda ya shafi al'ada, misali shakwara da babbar riga da hula da kuma takalmi. Domin duk lokacin da ka shiga yanki misali kamar mu da muke Najeriya, yankin Arewacin Najeriya, za ka ga shigar yankin mu ita ce za ka ga idan ka yi, mutane za su ga mutuncin ka, za su ga kimar ka, za su ga darajar ka. Amma saɓanin haka wani ma sai ya kira ka da wata kalma wacce take mummuna ce a fuskar jama'a. To wannan shine dalilin da ya sa duk lokacin da za mu sabunta wasu kaya namu, mu kan yi ƙoƙari mu yi sabunta su da kayan da suke na al'adarmu, kayan da suka shafi yankin mu, kayan da duk inda za ka je ba ka da haufi, ba ka da shakku ko kuma ruɗani wajen saka su. Za ka ga yayinda za a gabatar da wani taro na manyan mutane a yankin naku. Idan ka saka kayan da suka saɓa a al'adarsu sai ka ga anai maka wani irin kallo wanda kallon kai ma ka san abin da ake nufi da shi. Saboda haka mu kan yi ƙoƙari mu canja yanayin kayan da muke sa daga kayan Turawa izuwa kayan hausawa. Saboda za ka samu cewa kayan turawa sun riga sun mamaye wa takan yankin namu. Yara da manya za ka ga sukan yi ƙoƙari su saka wannan kaya ko kaya ƙanana irin na ƴan ball ko kuma wa takan wando da kuma riga ko kuma ɗan gajeren wando wanda ake kiransa da uku da rabi da kuma ainihin wato ƙaramin riga. To a gaskiyar magana, a gaskiyar bayani ni ban fiye son sa wa ƴan nan kayan ba domin duk cikin kaya na ma idan za ka duba irin wa ƴan nan ba lallai ka samu kala guda ba kuma su ma abin da nake yi da su shine zuwa wajen aiki. Yayinda zan yi aiki nakan iya cire kayan jiki na dogaye sai in saka su domin su ko da za ka hau sama ba ka da matsala wajen hawa sama da su. Za ka hau lafiya ƙalau ka sauko lafiya ƙalau ba tare da wani abu yana riƙe maka riga ko kuma kana samun fargaba ta faɗowa daga sama cikin wannan shiga ta kayan da kai na manya ba. Domin mu kayanmu kaya ne wanda suke wadatattu manya manya, tafka tafka narka narka za ka gansu rigar tana yawo ta rufe maka ko ina na ainihin wato jikinka. Wannan shi ne abin da ya sa kwata-kwata ba ma son sa watakan ƙananun kaya yayin fita wata unguwa ko kuma shiga wani taro wanda yake ya shafi manya na al'ummar da muke ciki. Wa takan zaman ka lafiya shine ka saka kaya wanda suka shafi wa takan yankinmu, yankin wa takan arewa tun da mu anan muke. Duka kayan da muke sakawa irin su muke sakawa kuma a cikin kayan nafi son kalar wa takan fari saboda farin kaya yana da matuƙar kyau kuma za ka ga yana da kwarjini a idon mutane kuma duk me saka sutura babban burin sa dai ya saka yai kyau. Wannan shi ne dalilin da ya sa nake saka domin ina ji a raina ina yin kyau sosai idan na saka so.

Abubuwan da suke bamu ƙwarin gwiwa a cikin wata kan shi yanayi namu na aiki, abubuwa ne wanda suke suna da yawa sosai da sosai. Kuma idan za a lissafa su zasu zamanto cewa abubuwa ne wanda kai bama zasu lissafu ba. Na farko dai, shi abin da zai bamu ƙwarin gwiwa shine abu na farko wanda za ka ga cewa samu. Wata kan yanayin samu nasarar da muje cimma a wajen aikin, watakan shine abinda na farko wanda zai bamu a fara bamu ƙwarin gwiwa. Sai kuma ainihin wato kwanciyar hankali. Domin duk abin da za ka yi shi babu kwanciyar hankali a cikinsa, to za ka samu cewa babu nasara a cikin wannan abu. Ba, ba za ka, hankalinka ba zai taɓa abun nan ba. Abin zai tafi, zai tafitan maka daga cikin rai ne. To amma idan aka ce da akwai kwanciyar hankali a cikinsa, to ya lalle lalle zuciyarka za ta gamsu. Hankalinka zai kwanta da shi a ainihin wannan abu sosai da sosai ɗari bisa ɗari. Saboda haka, yanayin nasara a cikin aiki misali, kai ne ka zo kana aiki kana sa ran za ka yi aikin da ya kai na miliyan goma. Sai aka zo a cikin satin aka samu matsala, ka yi aikin da ko miliyan uku ba zai yi ba. Ka ga ai, wa takan babu nasara a cikin wannan aiki. Watakan ba zaka samu ƙwarin gwiwa ba. Amma kana sa ran yin aikin miliyan goma a sati, sai ka ga ka yi na miliyan kamar takwas a cikin kwana shida ko kuma kwana biyar. To ka ga za ka ƙara ƙwarara gwiwarka wajen ɗaura damarar ɗanba domin aikata wannan aiki bisa kwanciyar hankali. Za kaga cewa duk abinda za kayi a cikin wannan lamari, hankalin ka a kwance. Saɓanin a baya ka ga wa takan ba ka cimma wata manufa mai kyau dangane da shi wannan aikin ba. Za ka diga dar dar, ka diga ka zauna cikin zulimi da kuma cikin waswasi wanda zai zamanto cewa kamar wa takan babu nasara sosai a cikin wannan aiki ɗin. Babu wa takan abin da ya shafi cewa kwanciyar hankali. To ita ƙwarin gwiwa dole sai da kwanciyar hankali a kowane irin yanayin aiki. Da kuma yanayin wa takan ƙwazo na ragowar ma'aikatan da kuke aiki da su. Yanayin ƙwazonsu shine zai ƙara baka ƙwarin gwiwa domin aikata wannan aiki lafiya lau kuma da ci-- da kwanciyar hankali da kuma ainihin ƙwarin gwiwa. Ƙwazonsu ma'aikatanka misali, sai ka ɗauko ma'aikata kuna aiki da su, ohhh sai ka ga cewa gaba ɗaya hankalinsu baya kan shi ainihin wannan aiki da kuke yi. To za ka ga cewa wa takan ƙwarin gwiwar da ka ba su na kana ganin za su iya maka shi aikin da ya dace. To kuma ba za ka, kana ganin a ƙarshe aikin ba zai yiwu ba. Ba za su iya yin wannan aiki ba. To ka ga sun kwale maka gwiwa ke nan. Kwarin gwiwarka ze ragu saboda haka sai dai ace ana aikin amma babu kwarin gwiwa saboda shi dan adam ze diga aikin yana aiki yana yi ne bisa dauriya da juriya. Koda babu kwarun gwiwa yana sa rai. Wa takan zai iya cimma manufa ko kuma zai iya cimma wani abu wanda ya shafi ainihin abin da ake da bukata a cikin wannan aiki. To za ka samu cewa yaran da kuke aiki da su suna taka muhimmiyar rawa sosai da sosai wajen ƙwarara wa kai wa takan wanda kake babba a wurin aikin. Wa takan suna ƙara ƙwarara maka gwiwa domin ƙwarin gwiwar ita ce za ta sa ka himma sosai da kuma cimma nasarori da dama a fagen aikin da sauran abin da ya shafi haka. Wa takan ƙwarin gwiwa dai abu ne wanda yake da kyau a dukkan abun da ka sa gaba. Abin da ake so ke nan dukkan wani ma'aikaci ya zamana yana da ƙwarin gwiwa. To kuma ƙwarin gwiwa ya danganta da yanayin yadda ka ɗauko salon aikin naka. Wa takan yadda ka ɗakko salan aikin naka yanayin ƙwarin gwiwar da.

Tabbas na kan karanta littattafai kuma ina son karanta su amma littattafai kala kala ne. Akwai littattafan da muke karanta wanda suka shafi ɓangaren addini, wanda dukkan wani musulmi nagari abun da ake so ya diga yi dama, ya nemi ilimi, ya san menene addininsa domin ya san hanyar da zai bautawa Allah domin haduwa da shi lafiya. Wata kan shi neman ilimi abu ne wanda ya zama dole, abu ne wanda idan ka yi shi kai ma kanka za ka ji ka zauna lafiya, zuciyarka za ta natsu, za ka gamsu lallai lallai. Eh ka cika mutum domin duk mutumin da ba shi da ilimi ba mutum ba ne ba, ba mutumin da za ka yi tarayya da shi ba ne ba. Duk mu'amalar da za ka yi da shi sai ya ɓata maka rai, sai dai idan ka yi haƙuri da yanayin mu'amalarsa saboda duk mutumin da ba shi da ilimi to ba za ka same shi ba shi da mu'amala. Duk mutumin da ba shi da mu'amala to za ka same shi kwata kwata ba mutum ba ne wanda za ka zauna ku yi shawara ko kuma ku yi wani abu wanda ya shafi abin da za a ƙarar da juna. To wannan dalili ya sa a matsayin mu na wata kan mabiya addini, mu kan yi ƙoƙari mu karanta littattafai wanda suka shafi addinin mu domin karanta littattafan da suka shafi addinin mu zai ba mu dama wajen aiwatar da ainihin ibadar addinin mu lafiya. Mu san menene wata kan addinin namu ma, mu san menene zai, zai kai mu ga tsira a cikin shi addinin namu. Mukan samu mukan karan ta litattafan da suka ahafi addini kamar su bulugul maram su sahihul bukhari su muwadda malik da sauran litattafai da kuma alƙur'ani mai girma. Idan ka ɗauke fagen addini, akwai littattafai na wata kan hikaya kamar littattafai na zance, na hikimomi da mu kan karanta su a lokutan da muke makarantu na firamare. Mu kan ɗauko littafin Magana jari wanda Magana jari wani marubuci ne ɗan Kano wanda ya yi fice wajen rubuta littattafai na hikima, littattafai wanda suke za danganci zance na hikaya kamar su wata wanda shi ne mutumin da ya fita zakkara ya zama wata kan zakkaran gwajin dafi a wajen rubuta littattafan da suka shafi ainihin wato hikaya musamman a Najeriya. Littafi na Hausa za ka samu sunansa Abdul'aziz Sani Madakin gini, haifaffen Kano ne, ɗan Madakin gini ne. Madakin gini unguwa cee mai asali a cikin jahar kano. To wa innan littattafai na shi Magana jari mu kan karanta su, su kan ƙara mana ilimin muka na abubuwa da dama sosai da sosai. Mu kan ƙara ilimi mai kyau wanda yake sa mutum ya koyi dabaru kala kala a cikin ainihin shi wannan littafi na Magana jari. Akwai su irin su Waziri Aku da su irin su wata kan Malam Dila da sauran wata kan ainihin su Bogaji da sauran su, sauran labarai kala kala wanda idan kana jin su za su ƙayatar da kai, su nishaɗantar da kai su kuma fahimtar da kai wasu abubuwa wanda suke rayuwa a cikin al'umma wanda ya kamata a ce dukkan wani ɗan adam yana da wannan ilimi da kuma gogewa ta wannan ɓangare sosai da sosai. Sai kuma littattafan da suka shafi tarihi wanda yake tarihi sosai da sosai. Tarihin da ya shafi duniya gaba ɗaya kamar ni yanzu na karanta abun da ake kira da Social Studies.

Tabbas ina mike jiki da safe, domin mike jikin yakan sa ni gaɓoɓin jikina su warware inji ko ina na jikina ya dawo daidai saɓanin yadda na tashi. Domin zaka samu mutum idan ya tashi da safe, jikinsa yakan yi masa nauyi sosai.

To Alhamdulillah gaskiya dai wayata ba wai sau nawa nake amfani da ita ba. Wayata kusan a ko da yaushe da, da rana ne, da safe, da daddare, da yamma, da hantsi, da waye, da, da ko da yaushe ina amfani da ita saboda waya yanzu ta zama gishirin rayuwa. Saboda za ka samu cewa wa ce kan gaisuwa ne a waya ake yi, kasuwanci a waya ake yi, duk wani abu da ka sani ya koma waya. Duba lokaci yanzu an daina saka agogon hannu, za ka samu mafi akasari in dai don duba lokaci ne ba don rayuwa za ka samu da wayar hannunka kake yin wannan abun. To wannan dalili yasa ni kusan ko da yaushe a kowane lokaci za ka same ni wayata tana hannuna da ita nake amfani saboda ko da yaushe ina amfani da ita ba ma na san ta yi kusa da ni. Ai saboda haka na siyo ma'ajiyar wuta nake jona mata kusan duk lokacin da ka ganni za ka ganni da ita a hannuna ba ma na sata a caji ne. Cajin ta a hannuna take yi saboda ba na son a neme ni ko kuma wani labari ya wuce ni ko kuma wani abu wanda ya kama da haka. Za ka samu kusan ko da yaushe wayar a hannuna take kuma hakan ina jin daɗi, yana ƙara mun ƙwarin gwiwa wajen tafiyar da al'amurana na yau da kullum ɗari bisa ɗari, daidai da daidai. Alhamdulillah waya aba ce wacce take taimakawa ɗan adam sosai da sosai wanda a da ka ga dai babu ita amma yanzu inda za a ɗauke ta a cikin rayuwar mu to fa za mu jigata za mu sha wahala. Saƙon da da za a yi tafiyar shekara kafin a kai gashi yanzu a cikin sakan za ka ga an tura ainihin wannan saƙo kuma yaje inda ake da buƙata. To ka ga ai babban nasara ce ba ƙarama ba, nasara ce wacce ake a kacinmu sosai da sosai.

Eh gaskiya yadda nake tsara su irin waƴannan ayyukan awatakan, ina tsara su ta hanyoyi mabambanta, ta hanyoyi kuma da dama. Za ka ga kamar misali yanzu kamar yau da naje nayi aiki wanda ya danganci aikin wutar lantarki. Ka ga tun kusan sati biyu ko uku da fara yin aikin to akwai lokacin da yake zuwa za ka ga yin wannan yafi wannan muhimmanci, yin wannan yafi wannan muhimmanci. To abu mafi mahimmanci a farkon fara aiki shine ace kayi fafin. Yin fafin kuma abu ne wanda yana da wahala kuma yana da sauƙi ya danganta da yanayin wanda za'a yi wa kuma menene a hannunsa, me kuɗi ne ko kuma talaka. Mu kuwa mukan iya yi masa aiki sai dai muna duba da yanayi na ainihin mutum, wane irin abu ne a gurin sa kuma wane irin gida ya bamu aiki kuma me yake so a zuciyarsa, me yafi soyuwa da shi. Mukan duba su mun sai mu ga wane irin aiki za muyi masa wanda yafi muhimmanci a cikin watakan ayyukan da ake so a gabatar. Za ka samu cewa mukan ɗauki gida guda mu fara da awatakan zuzzura robobi na ainihin shi wayarin na cikin bango kenan. Mukan saka robobi da sauran abubuwan da za su zo wajen za'a yi amfani da su a nan gaba sai mujira tukuna. Shi abu mafi mahimmanci na farko a irin wannan aiki shine saka robobi. Bayan saka robobi abin da yake biya masa baya shine a ja waya. Bayan jan waya sai kuma a zo mai gayya, mai aiki watakan fitin. Shi fitin abun da yake abu ne wanda yake da matuƙar jan kuɗi sosai da sosai. Yana jan kuɗi a yanayi mabambanta. Za ka samu ya danganta da yanayin ƙarfin mutum, yanayin ƙarfinka, yanayin kuɗin da zai ja maka. Misali, akwai gidan da za ka samu cewa akan yi amfani da shi wannan fitin ɗi.

Tabbas nafisan fanka saboda ita fanka abace wacce take da sauƙi, takeda watakan rangwame, mai ƙaramin ƙarfi zai iya sakata, mai babban ƙarfi ma zai iya sakata. Wannan shine dalilin dayasa nafi santa. Bawai saboda a'a ita fankar tafi amfani bane. A'a, zaka samu ai a wasu lokutan AC tafi fankar amfani. Domin ita AC, zaka shiga cikinta, zakayi amfani da ita na farko kawai iya zalla sanyin zakaji, ba zakaji ƙaraba ko wani abu ya dameka ko kuma hucin iska da sauran abubuwanda ita fankar take samowa. Amma ita AC zaka jita shiru ƙalau. Babu abunda zakaji kawai saidai kaji wa takan ni'imar ita AC tana ratsa ka. To wannan shine dalili amma AC ai tafi daɗin sha'ani watakan AC. Indai mutum yanada kuɗi a hannunsa, indai mutum yanada dama to zaka samu cewa watakan dole zaifi son ita AC akan fanka. Domin ita fankar, abunda yake faruwa, fanka ita abace wacce idanka kwanta watakan idan akwai mutanen da idan su suka kwanta basa buƙatar jin wani ƙara ko huci ko wani abu wanda ya shafe hakan. To sai kaga cewa watakan shi hucin nata yakan dame mutane da wurwuri, yakan sa mutum ya kasa bacci da sauran abubuwa makamanta.